A zahirin gaskiya ina yin brush sau biyu a rana. Da safe haka idan na dawo aiki da yamma ma, in na ci abinci da daddare, kafin na kwanta in yi brush. Ina yi sau biyu a rana domin yin brush sau biyu a rana yana da matuƙar muhimmanci. Da farko dai da safe in ka ci abinci, ka yi kafin ka ci abinci ka goge, ka yi tashi daga bacci za ka goge bakinka. Sannan haka ma idan ka dawo da daddare za ka kwanta ya kamata a ce mu-mutum ya goge bakin shi. Yauwa.

Gaskiya yanda na ke ajiye kuɗi, ina ajiye kuɗi a asusu na na banki. Ina da bankuna aƙalla sun kai kamar guda biyar zuwa shida. Mu ko wannan su ina na ajiye mai kuɗi a ciki wanda idan na tashi matsaloli na wanda zan yi yau da kullum. Zan, zan ɗauko yadda an kashe. So ta yanda nake ajiye kuɗi kenan a bankuna nake.

Ba na, ba na kallon, ba na kallon Inuwa ta. To, idan ya za ai in kalli Inuwa ta, inna kalli Inuwa ta to yanzu ma da ake sanyi, bayan da za a yi mutum ya ga inuwar shi, ballan ta na ya kalla. Ba na kallon Inuwa ta. Ba na kallon Inuwa ta yauwa.

A zahiri na farko gaskiya a duk sanda ka tashi za ka yi abokantaka ko za ka samu aboki kuyi a huɗɗa ta abota. So lallai kai ya kasance cewa ka san wane irin aboki za ka yi dashi. Saboda yanzu rayuwa ta canza rayuwa dole ne sai ka san waye abokinka. So ka yi abota da mutumin kirki, ka yi abota da mutumin ƙwarai shine zai sanya mutane jama'a da dama su kalle ka a matsayin mutumin kirki da mutumin ƙwarai. Idan ka yi abota da mutumin wanda ba na ƙwarai ba mutumin banza to ko da wani lokaci za a iya cewa ai lokaci ɗaya ai an gansu tare ai tare suke ta tafiya ko mai tare suke. So gaskiya ne ina yin abota duk wani abota da zan yi da mutum nakan duba yaya yanayin rayuwar shi, ya yanayin features nashi, ya yanayin mu'amalarsa da kuma shin yana da ilimi ko kuwa bai da ilimi. Saboda ilimi a abota yana da kyau saboda kar kai abota da wanda ma bai da ilimi kwata kwata za a dinga yin abubuwa kamar a bisa a jahilce. So gaskiya ne ina zaɓan aboki ne wanda yake da hankali, da ilimi, da tunani wanda ko wane abu ya gani nayi to zai bani shawara cewa ka bar kaza ko ka yi kaza to ita ce abota. Allah bamu sa'a.

Gaskiya bana son guri masu hayaniya. Domin gaskiya a duk inda ake hayaniya bana cika zama. Saboda na yi son guri ya zamanto cewa silent. Ma'ana ina yin shiru ba wani wanda zai takura ma da wani hayaniya. Za ka yi ta nazarinka kai kaɗai. So bana zama inda ake hayaniya. Na fi so in zauna inda ba a hayaniya. So wannan kir-

A gaskiya idan na ci abinci na samu yayi lagowa bana zubar da abinci saboda abinci yana da matukar muhimmanci. Na farko nakan samu bukata kamar almajirai haka nakan basu su masu zan tabba. So ga yadda nake yi idan na rage abinci, in na ci abinci na rage bana zubar da shi ina ba da shi shi ma wani ya samu ya taba.

Za hi ri, ina an amfani da matashin wuya, yanzu haka ma na yi amfani da shi gashi, ina amfani da matashin wuya domin in tada kaina, in ɗan yi bacci mai daɗi. Eh, matashin wuya yana da amfani, ina amfani da shi sosai da sosai kamar yadda muka saba.